Me kake shirinyi a karshen mako? A karshen mako ina shirin wanke kayayyakina, sannan ina yin shirin yin abin da zan yi a farkon mako. Komai ina tafiyar da shi ne a karshen mako. Duk abin da nasan zan yi a farkon mako ina yin shi ne a karshen mako saboda ina yin abubuwa da yawa a karshen mako. Kaman ina yin ƙwallo a karshen mako saboda lokacin bana wani aiki, babu aiki, to zan tsaya in je in yi jijjiga jini wato in buga ƙwallo. Sannan a karshen mako ina zuwa muyi tafiira in samu lokaci sosai, zan je mu zauna mai fiira da mahaifiyata da abokaina.